Eh ƙofa na a kullum de yana nan kulli saboda bana so bari ƙofa a buɗe haka sabida kar, kar ƙuda ko kuma tsoro sun da shigan ƙofa cikin ɗaki suna shigan cikin ɗaki sakamakana muna da karnuka a gida. Eh, muna da karnuka a cikin ɗaki dama wancan muna barin su muna kulle su a ɗaki saboda karnuka na fita waje sosai don waje suna waje ma kar su shiga cikin ɗaki sosai. To shi ya sa mukan kulle, eh kudancan, in ƙuda na ɗaki ƙuda na dani yana ƙaransa da kawo cikin mutane shaƙatawar masu ciki. Kuma in bar ƙofa a buɗe, in bar ƙofa a buɗe sosai tsoro sun shiga sakamakon in dare ya kai su ana mutu bacci.

Zan ce abincin da yana sa ni in yi ɗarin cin wake ne saboda biɗi. Ina son, dai zan iya cin shinkafa amma zan iya cin wake saboda akwai abincin da zan iya cin su kuma bazan iya cin ɗarin cin shi ba. Anguwan wake ba kuma zan ce ko shinkafa da ma ban ba wake bana jin daɗin cin shi. Ko zan ce taliya in ba wake bana jin daɗin cin shi. Wake ɗin da kan shiga zan iya cin shi jin daɗi. Amma dai shinkafa ba wake dai bazan ci daɗi ba. Zan ce biɗi wake saboda wake ma abincin gina jiki ne, shi yasa ni ina son shi sosai. Wake akwai daɗin ci.

Eh, eh bana zuwa wurin aiki amma je, duk zuciyanci ko da rana ina hutu, ko da rana ina hutu saboda ina gama makaranta ba da daɗewa ba. Ina ƙoƙarin ina, ya kamata in je bautan ƙasa ne amma ban je ba. Ƙila, ƙila shekarar nan ko shekarar mai zuwa shine zan je bautan ƙasa. Ma'aikin zan na yi bana yi, ƙila na je bautan ƙasa shine zan samu aikin da zan dinga yi. Na samu aikin da zan dinga yi shi ne, eh zan sani me ka yi lokacin da ranar nan da ya kamata ina hutawa.

Eh, zan ce ma, mamanmu, mamanmu idan wani tuda ba ma zama tare muna nan a gari gari daban. Toh in duk lokacin da mkaji haka musamman ran Lahadi tunda za muje coci. Maza mu mu je coci takan jagorance mu, takan ci manamadin gayuwa sosai saboda Allah ya dinga taimake mu a duk abin da za muyi. Takan jagorance mu sosai. Shi ya sa, eh, zan ce, eh, shine maganan da, shine mag, shine maganan da, da, da wani ya cika kwari a iyalin mu sosai. Zan, zan ce mamanmu ita tana cin manamadin gayuwa, tana cin manamadin gazo wa coci domin su karɓi da ita ma kirayuwarmu.

Eh wurin da ina son kwanta a ji daɗi a cikin a-a cikin gidana shine, shine wurin shine, shine cikin gadona saboda wurin da abun da yana sa ni na so gadon saboda gidanmu gidan sama ne. Eh kuwa ɗakina, ɗakina na sama. Ɗakina na sama sai kuma window eh windon bayan ɗakina na nan kusa daga gefen gadona ne. Wuri abun da yasa ni na so shine yana sa in ka kwanta a wurin iska na hura za ka ji daɗi kana kwanciya kana shaƙatawa. Ina, ina shiyasa ina kwanta zan iya kwanta in duka wayana na tadina wayana bari wani lokaci ma har barci ya fara kama saboda ina jin daɗi iska. Wani lokaci, wani lokacin zafi ne. Na zauna bayan na zauna, na zo na cikin ɗakina saman godona iska wuraren daga cikin windo mamane. Don ga jin daɗi bari ga wani jin zafin ba.

Lokacin da na ƙare makaranta, ya kamata na ƙare makaranta shekara uku da ya wuce. Na bari shekara biyu da ya wuce da ya wuce na na, na, na kammala, na kammala ɗin tun kafin in kammala ya kamata da na duka suƙuwa suna da mahimmanci amma ban ɗauke shi da mahimmanci ba. Lokacin da ya kamata ina karatu ina wa'insu abubuwa daban, ina dance dannen waya ina yawo, yawon da ya kamata bai, bai kamata inayi ba. To shi ya sa ni na samu damuwa na ƙara shekara biyu a makarantan. Lokacin da na ƙare shekara ɗaya a makarantar da na zan rubuta course biyu da na samu damuwa su kuma suna ban wani ɗauke su da mahimmanci sosai ba. Ban ɗauke su mahimmanci sosai ba de amma de na wuce su saboda lokacin gwadawa shine rubutawa shine na tashi na je na rubuta su biyu. Da Allah de ya taimakeni na wuce, na wuce su. Da na wuce su kuma ya kamata in zo in gama, gama da makaranta in biya kuɗin makaranta in gama da kome da kome sai na siya ina ta jan ciki. Lokacin shekara da ya wuce, shekara biyu ya wuce haka na tsaya ina ta jan ciki. Sai lokacin da na tashi zan yi lokacin da na fara shan wahala. Wurin da ya kamata in je in yi abun na je in yawo. Sai har, har takadan, har takadan, takadan da zan yi da zan yi amfani da shi in gama, in gama da kome da kome makaranta. Ancemin sai na je na ƙara canza kuma na fara daga farko saboda jan jiki ɗin ya ban wahala sosai. A kafin gani akan, akan gama da makaranta na yi wata biyu, wata biyu, wata uku har wata uku, wata biyar, wata shida. Makarantar ya kamata in gama da shi da sauri haka na ta jan ciki har sai wata shi, har wata shida ya wuce. Kafin dai Allah ya taimake ni dai na zo na gama amma tun da na gama kuma na ce ba zan ƙara, ƙara jan jiki a duk abin da zan yi ba saboda, saboda jan jiki ba kyau sosai. Jan jiki sai kuma ɗauki abu, ɗauki abu da mai, da mahimmanci abu ne mai kyau sosai saboda in baka ɗauka abu da mahimmanci ba anjima, anjima zaka fara jin ba kyau saboda kaima zaka fara jin ba kyau. Me, me, eh, kamar dai na ji.

Eh muna da masu tala da yawa a unguwar mu, za ka gan akwai masu sayar da kayayyaki da yawa da yawa, akwai masu sayar da abinci, akwai masu sayar da wanda suna da shago suna sayar da kayayyaki da yawa, wajen suna sayar da kayan ci, kayan sa suna sayar da kayan, kayan da ana iya amfani da su a gida. Akwai wasu suna sayar da kayan kwamfuta ne, wai can kayan wayoyi kenan shine in kana neman kayan waya ko caja ko cajan waya ko igiyan waya duka kana nema wurin su ne ka je. Akwai wasu ma da suna sayar da, suna sayar da tsiri ne suna sayar da nama, akwai masu sayar da ƙosai, akwai masu sayar da kayayyaki, kayayyaki da yawa da da wani mutane suna nema. Indai ana nema abu a unguwan zaka gan tala zaka gan tala a unguwan suna sayar da shi.

Ni kan iya tafiya da ƙafa da gisa, wani lokacin zan iya tafiyar kilomita biyar, eh kilomita goma ma zan iya tafiya anke, ai kilomita sha biyar saboda duk inda, eh abin da inda ba rana ne kuma in ina tafiya bani kaɗai, bani kaɗai bane zan iya tafiyar kilomita ashirin. Eh wancan eh abin da na saba ne, abin da tun lokacin muna makaranta ana koya mana, koya mana tafiyar, tafiyar kilomita diyowa.

Mu suna sanin yadda aboki da ba mu gani tun da ta yiwa ba. Mukan fara gaisuwa ne da mun fara gaisuwa, kafin mushi labari. In mun fara gaisuwa, mu tambaye su ya suke. Yaya, kwanan biyu ba mu gani ba. Mu tambayi su gina suna ne, suna yin wani sa'a suna yin ko wanda aiki suna yi. To, eh, saboda kawai, saboda kawai mu sani yadda, yadda, yadda gumtuna suna nan. Yaya, yaya, kome da kome shiga ya fara ɗaki, ya fara saurayin saurayin taɗi abin da ya faru lokacin da muna, muna nan tare a da. Kafin fara faɗin taɗi, da babba kuwa ya fara faɗi faɗin labarin abun da yana yi yanzu, kuma abin da yana cikin yanzu.

Eh ina son vanilla, ina son chocolate, ina son, ina son strawberry. Wai shine ina son da suna, suna, suna, suna nan a baki. Yasa ina sonsu. Kowa inda suna sanyi suna, suna, suna sanyi suna nan a baki. Ina sani ina sonsu da kyau, da kyau. Shine ina fi son cin jaji ice cream shine ina fi so.

Eh shinkaf-- abinci, abinci da na son koyar da ba shine, shine shinkafan gargajiya. Eh wancan ne na son koyar da ba saboda ina, ina, ina kallon bidiyo dayawa da ana yin shi kuwa, kuwa yana nan da ban sha'awa. Abinci ne da na son gwada yi. Kina na gan kwanan ne ya kamata a yi shi saboda ni dai ban, ban taɓa yin shi ba. Ban, ban san yana yin shi ba ma dai na kalla bidiyo. Ina so, ina so in ƙoƙari a bidiyo ɗin, in biya abinda yayi a bidiyo ɗin sanyi don ko zan yi shi da kyau. Na yi shi na ji daɗin shi, sai zan ci gaba da yin shi.

Eh, ni dai nikan share ƙura na sau biyar ne a gida. A gida ne sau biyar ne nakan share a gida. Amma dai inda na gan abin da ya yi yawa shine zan share sau biyar saboda, eh, saboda a, a kullum da lokaci ƙofa, ƙofa rana rana suna kulle ƙofa. Amma dai idan sun lokacin ƙura dai ba, ba za'a ce ba an kulle ƙofa ƙura ba zai shiga da shi ba. Ko dai kankananan, kankananan ramukan suna ƙofa ƙura zai iya buɗe shiga. Eh, zai iya shiga ko kuma kwata, kwata window, ya bar window a buɗe zai iya, zai iya buɗe shiga. Amma dai in na gan ƙura ɗin, eh, eh, ƙura ɗin na nan da yawa shine eh za ka gan zan share sau biyu, sau, sau biyu a rana. Amma dai inda ƙura, inda ba lokacin ƙura ba ne dai nikan share sau biyar.

Kaman mamana lokacin da muna cikin wahala takan ce munyi wahala wahala ba zai kashe ni ba. Gudu, gudun da kaima Allah, duka wahalan da muna ciki duka kuma ina muna ciki. To, ita yana faɗi ma kaina shine duk abunda yasha ƙarfina, abunda nasani, eh, kuma ina yana ba zan iya canza ba. Ko damuwa ne ko mene, duka, dukan barma Allah. Na barma Allah sai ƙoƙarin cire zuciya na da wurin karya damuni. Na cire zuciya na, zan sani, eh, zuciya na zai kwanta. Zuciya na kwanta. Sha'awar nasamu damuwa, zaka iya gani ko ina, ina dariya ma a cikin damuwa. Ina dariya, bana zauna binna tunani, tunani na san tunani ba zai taimake ni ba. Zan barma Allah kawai in ce ba, in ce in ce ba da abun da ya, abun da ya kamata yin.